Ku kwatanta hanyar da kuka fi so ku yi tafiya a ƙasa a unguwanku. Eh na fi so in yi tafiya a ƙasa a unguwa, irin zuwa yamman nan in zagaya in gan unguwa ko in san lafiyan abokanar da azziki.

Yaya dariya take bayyana a rubutu da zancen Hausa? Ku faɗa game da kalmomi da alamominta. Eh gaskiya, dariya takan bayyana a rubutun Hausa ne ta yin da kalma wadda take bi, ita za ta bayyana ko maganar na dariya ne ko kuma karewanta a ƙarshe ta zaka san gane ko kalma na dariya ne ko ku.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Me yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki? Gaskiya samun ƙwarin gwiwa a aiki sai an ci, an ƙoshi da kuma lafiya. Eh, ka ga in ba waɗannan aiki kam bazata ci gaba ba.

Ku bayyana yadda ake girki da manyan tukwane don biki. Eh, a kan sanya manya-manyan tukwane a kan wuta, a zuba ruwa. Idan ruwan ta fara ɗumi sai a yi tambaya wane irin girki ne, in shinkafa ne, fried one ne ko jollof.

Ku faɗa yanda kuke amfani da wayarku daga safiya har dare. Gaskiya nike amfani da waya na, da safe ina tashi, in yi sallah, ɗauki waya na, kunna data, in duba WhatsApp ɗina gurin friends and family. Daga nan in yi daily tasks ɗina cikin the net. Bi Interlink. Sannan in zo silent show, in ta ma in taɓa voice AI trend.

Matakan bikin aure na gargajiya daga gaisuwa zuwa kai amarya gida, ku bayyana su. Idan aka je gaisuwa, gaisuwan nan shi ne za a je da iyayen ango, za a je gurin iyayen amarya. Daga nan sai azo adawo asa ranan biki. An kai kuɗin dukiya, kuɗin me-me sai a sa ranar biki. Daga gurin nan kawai sai a haɗa biki a kawo amarya gida.

Yaya kuke sanin cewa aiki ya isa haka? Eh, idan ana kan aiki, idan kaman aikin noma ne, iya gurin da kayan noman suka kai, iya gurin aiki za ta tsaya. Idan kuma aikin lebura ne, iya farashin da akayi ciniki iya gurin za'ayi idan kuma aikin gida ne na kanka, to ka san kuma iya ƙarfin ka za ka yi. Sai gurin da ka kai, ka gaji to shikenan aikin ya isa kenan.

Kana cin ma manufar tallace-tallace? Gaskiya ban san da wani abu balle in ce zan yi talla. Amma a nan wurin da nake gaskiya ana cin manufar tallace-tallace. Mutane mafi yawa suna tallace-tallacen su kuma suna yi wa Allah godiya.

A ganin ku wani aiki za a bukata a nan a shekaru masu zuwa? Gaskiya za a buƙaci aikin zaman gida, kiransu online work ɗin nan. Domin gaskiya kashe lokaci zuwa aikin gwamnati nan ba sabuwar bukata shiyasa.

Abinda yake yawan karewa kuma sau nawa kake buƙata ina yawan bukatan abinci kuma ita ne take yawan karewa. A rana ina cin abinci kaman sau biyar zuwa shida. Inci in ƙoshi zan samu ƙarfin jiki da kuma ƙoshin lafiya.

Wacce rawa masun POS suke takawa a harkokin kuɗi na yau da kullum a unguwarku? Eh gaskiya, masun POS sun kawo mana sauƙin tafiya daga nan zuwa banki, yin layi a ATM don samun kuɗi ko cire kuɗi daga banki. Gaskiya akwai sauƙi a nan unguwar mu.

Hasken rana da na'urar adana wuta ɗaya suke canza batun wuta a unguwarku. Eh gaskiya na'urar wuta wato solar ko, tana da babban mahimmanci a nan gurinmu nan domin shine waƴansu suka saya suke haɗa wuta da shi mu kuma muke samun guri muyi charging wayan mu da sauran amfani na wuta.

Waɗanne al'adun tsafta kuka koya a yarantakarku waɗanda suke tare da ku har yanzu? Eh gaskiya mun koyi al'adu da dama tun muna ƙarami, waɗanda cewa tsaftace jiki ne suke. Kamar yanke kumba aske gashi wanke baki bayan an tashi daga bacci da sauran su.

Ku gaya mana game da murhu da abin da kuke girki da shi. Gaskiya, idan fannin girki ne, don zamuyi girki muka yi amfani da "Charcoal pot" ne wanda za'a in saya chakol, mu sa yi chakol tare da tukunya a kai, sannan a ke ɗana wuta ya kama.

Adashe yaya yake aiki? Ku bamu labari naku ko na wanda kuka sani. Gaskiya adashin kuɗi contribution kenan koh? Anan gurin nan akan samu matsala wanda ke ajjekuɗin adashin nan sukanyi gudu ne da kuɗin adashin mutane.

Yaya kake neman izinin hutu? Eh nakan nemi izinin hutu ne daga wurin mutum da ke gaba da ni a gurin aiki. In gaya mai dalilai na na neman izinin hutu. To in shi kuma ya gan eh dalilai na sun dalaile. To sai ban izinin hutu kuma na nuje.

Yabon mutum da ayyukansa cikin kalmomi masun ƙarfi. Ku bayyana yadda yake aiki. Eh, yabon mutum da ayyukansa. Abin da mutum ya yi ma mutum da shi za a yabeshi. Idan mai kyau ne za a yaba mai me kyau. Imma mara kyau ne za a yi mai irin mara kyau.

Waɗanni sabbin kalmomi matasa suke amfani da su da ba ku gane ba? Eh akwai wasu kalmomin zamanin da matasa suke amfani da su irin su slangs ɗin nan, wanda suke cikin kalmomi idan suna magana da kansu wanda ba lailai ba ne ba ma gane wa sai idan mun tambaye su sai su fassara mana.

Ku bamu labarin sayan kaya daga masun siyarwa na internet. Eh gaskiya sayan kaya daga internet akwai wasu wayanda internet link ɗin su ba legit bane kuma scamming sukeyi. To cutar da mutane kuma basu ba kayan da aka saya. Hausa? Ajiye? Yasa? Eh.

Ku gaya mana game da aikin da kuke son yi tun ƙuruciya. Eh, tun ina ƙarmi dai. Zabi na shine yin soja 'military personnel.' Wato amma daga baya ina, ina girma saina fara lura cewa soja ɗin nan gwamnati amfani take yi dasu wajen cimma burinsu a siyasa.

Waɗanne kayan gida ne ba za ku iya rayuwa ba tare da su ba? Me ya sa? Akwai kayan gida da muke amfani da su a gidan da ba za mu iya rayuwa ba tare da su ba. Aba be kamar tukunya, tukunyan abinci, kamar gas cooker, kamar itatuwa. Ka ga dai ba za mu iya amfani da su ba domin dai a rayuwan ɗan'adam ko wani rana sai mun ci abinci, kuma da su muke yi abincin girki.

Ku bamu labarin ziyartar ƙauye ko garin iyayenku. E, ƙauye garin iyayen mu wurin da muka fito wurin Nanjeji ne kuma kafin ka kai wurin nan sai ka tsallake tsaunuka, tsaunuka da dama wallahi.

Babban birni da ƙauye ku faɗa bambancin rayuwa duka biyun da kuka gani. Eh a ƙauye ba mutane da yawa, ƴan ƙananan mutane ne waɗanda suka san juna sannan kuma birni ga mutane da dama wanda basu san juna ba kowa ya zo ne neman cigaban rayuwarsa.

Akwai abincin da ba ku so me ya sa? Eh akwai abincin da bana so, irin su peanut, wannan peanut da akayi snacks ɗinnan bana son su domin na taɓa cin su lokacin da ina nursery school. To kaman na ci shi yayi yawa. Abin ya sa ni nayi amai, to tun lokacin nan ko warin shi naji ji nake kamar in yi amai.

Ku gaya mana game da abin zaki da kuke tunawa tun kurciya. A gaskiya tun ina ɗan ƙaramin yaro dai abun zaƙin da bazan taɓa mantawa dashi shine zuma wato honey gaskiya abun zakine wadda bana mantawa da ita da shi da rake, shuga cane.

Kai! Da haba! Ku faɗa yadda waɗannan kalmomin motsin rai suke aiki a zance. Kai! Abin mamaki ne. Kai, abin mamaki ne. Haba, irin ana magana, anyi magana da driver sai ku ce haba! Haka yake. Ko kuma an gaya ma wani ya mari baban shi ya ce kai! Yauwa haka suke yi.

Kugaya mana game da dajin da yake kusa da ku gaskiya akwai dajuna kusa da mu a nan wanda mai yasa har bandits da terrorists suke ɓuya a ciki suna kidnapping mutanen mu su je su ɓoye su a ciki sukan shigo cikin gari ne da daddare su yi kidnapping ɗin su sai su koma.

Ina ne kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana ne, ina sa ɗinsu a Google Photos sannan kuma ina so in saya storage a DaNet Storage. Wanna decentralized platform kenan. Ina jin daɗin sa wallahi DaNet ba. Ina jin daɗin DaNet.